Ina kunna Bluetooth kullum saboda yana yi mani amfani da yawa. Cikinsa ne a ji karatun Kur'ani, a ji waƙa, a ji news saboda Bluetooth ina yana da rediyo. Ana muna news da yawa cikinsu. Ana samar memory a ji waƙa. Duk abin da mutum zai yi, kamar haiki ko wanki ne, za a kunna Bluetooth a dinga ji wani abu.